Eh ina cin shi ma. Yayi kyau haka kuma babu, duk da cewa idan ba mutum ci ba, na dika so ci, duk da cewa ba kadai bana so ci ba to ruwan ƙani kuma na ci shi fa. Wallahi. Don dai, ah mamana ya yi, ya yi shi. Mamana dai ya ci, dai ya ci mai kyau haka dai ba mutum, ka, ka duba shi a makaranta toh, dai mutum ka shi dai mutum ci shi a magaranta. Babu duk da cewa ka, bai yi kyau ba, bai yi kyau ba, yayi kyau haka. Wallahi. Kuma mutane bai sani ba. Wallahi. Kuma dan na tashi a dare haka, bana so ci shi dare, a dare. Kaman, kaman mutane ba mutane, mutane sun, sun yi abun nan, sun, sun baici haka ina so ci shi. Wallahi akwai shi yayi kyau haka. Kuma abinci nan, abinci nan bana yi shi yauwa, bana yi shi karami ne. Wallahi.

Kai bana iya iya yin ciniki a kasowa wallahi kai to na iya, eh na iya kadan dai, kuma abu na bawai kaci kana yi ba, eh kana yi ba. To ciniki na, ni ina yi na cinike mai kyau ne ba abun banza ba wallahi zansa kai na acikin. Ba abunda zanje inyi abu na banza ba. Narantse mutane suna cewa kai ni bani da kiba, bani da kiba, bani da kiba to bani kiba to ina ruwan ka, ina ruwan ka, ina ruwan ka. To ba bunda zance kar mutane su zo yi bani kai kadai ne. Wallahi bani da lokacin da biye ma mutane a baya ba, suka yi, suka yi, suka yi, suka yi. Ban iya yin haka ba. Amman ni bana so kiba ba, gaskiya bana so shi ba wallahi. Don ina wallahi, don a kasowa a gida ina bana so shi ma.

Eh ina iya ma na. Na yi a dafawa sosai sefa. Abu duka yi da ƙarfin ka kuma ni ba ni da ƙarfi da yawa ba kuwa zan iya yin shi Wallahi. Kuma ba ba ab de ka ce to de ka ishi de ka ishi de ka ishi de ka ishi ba. Kwai ka de kerepi de ka ishi ka ishi ba ka de kerepi ka be ishi a ka ma na. Ba ni da lokaci da zan je nayi abu wanda zai bani damuwa ba wallahi Dun de a bo le ba ni na mwa na mwa yi ba na so shi ba. Ba na so shi ba kere ba haka ne. Na so wuta de wuta ba na ba na ba na so wuta ba be de yi a wuta ba. Ni a kweni a kweni a gira a bo de yi a daga wallahi de daga shi. Kuma ba na ba na be de yi a ba de be ishi haka ne. Be de in ka she jiki na kuma ina yi banza a bum ba wallahi. Dun de a bo na yi to haka ne.

Ni ina inayin fandire Bluetooth ɗina ba zan ce ko in ba fandire kuma ana so, una so sa wa ka a cikin abun, abun na waka nan den, den ya, den ya ishe the, the, the bluetooth. Kuma ba abun den ce ba abun na ishe, ina ishe, ina ishe ka, ina ishe a lokaci ba, ba na yi abun ba. O una so wanka, na so wanka to den ishe kuma na so ishe, ba na so ishe a direba bane na dawo a, na dawo a yake na so, na so yi abun nan. Kuma bari, bari lokaci den ce, waye ya ishe haka ba. Wala bari ne lokaci ba, coin ya kira to den ya wuta haka. Bani de lokaci den ce, den ce ya bi ta ba. To ko ina gida ina neman kudi mana kuma una yin fandire da bluetooth ba den ce kullum ba.

Ina zuba, ina zuba sharana. Akwai, akwai abu muna zuba shi a, a cikin. Akwai musashi, musashi. Kam kana so shiga gidan mu haka akwai shi a bayan gidan mu muna zuba a cikin. Mutane na de, de zo, de zo dauka. Mutane, mutane suna, suna, suna yi abu na sharana. Suna yi abu na shara de zo doka shi, aje shi a cikin. Daga wuce, daga wuce gari haka, daga ji da su ji aji shi tashi dau. Kuma ni akwai, akwai mutane suna, suna yi abu na. Kuma ni ina yin shi kaman, kaman bana so mutum, bana so roki mutum zo ƙayi mun abu ba haka ne. Bana so bata. Ina so a bani lokaci ci ba kuma de numa lokaci de yi shi, de numa lokaci. Don bani liluka abun de yi ba de jin yi shi haka ne. Kuma abu na sharana daga zuba shi haka ne mutane de zo, de zo doka. Mutane suna yi aikin sharana.

Ke bana zama a shiwa bana bana zama a a wurin jiwa bawo bana zama ba kuma wancan kuma bana yi shi ba bana so shi ba don da abu bana so ba bana yi ba haka ne kuma akwai akwai akwai abokina haka ya taɓe ni wuri wuri kuma ya ya bana yi shi ba na ce ta bana so yi shi ba ya dai yi shi kamani bana so zama haka ba gaskiya ne gaskiya ne. Wei akwai mutane suna so zama haka kuma ni bana so shi ba don da abu daga ce ne bazan taba yi ba bazan taba yi shi ba bana so shi ba bazan taba yi shi ba haka ne haka na nina yi kuma daga ce daga daga daga yi da karefi to don ya yi shi to wallahi don shi durin uwarka na rantse ce wallahi bayan da lokaci dai na je yi abu mutane suna so ba bana so zama haka ba haka ne.

Ni wallahi bana sa abu a cikin aljihun aljihuna bawa ai. Kuma me, kuma akwai me riga guda guda sunfi sunfi goma haka wallahi. Kuma bana sashi akwai wani abun nan akwai shi ina sashi abun suna sa eh rigar haka. Bana bana sashi a cikin johan naba. Kuma mutanen suna cewa wancan wancan ba dekai ya ga abu wancan yake kyau ba to ina so shi haka ne. Kaman bana yi abun ba kuma ina yi abun bana loka ji daince to daince dai yi abu wancan ba wallahi. Kuma mutane basu sani ba akwai ka abu dekai yi da abu dekaso. Bana loka ci dan inje inyi abu mutane suna so ba wallahi. Akwai ne a rigana densashi a hanga ne ko densashi a komai ba.

Ni gaskiya bana so raba wuri naba gaskiya ne haka ne. Kuma dai inda ce to ni raba wuri de mutum wallahi bari iya ba, bari iya yi ba gaskiya. Wallahi abunana na so shi kuma ni raba kuma kai wallahi bana so ba, bana so ba, bana so shi ba. Kuma kana ce to ni bana so yi abun haka ba to ni na so yi abun haka kuma babu dika, di dika zo dika bani damuwa ba haka. Bana so mutane su gani damuwa a mutum ba. Tasi ba, bana so raba abuna ba. To duka raba abun di mutum dai ce ka bai shi ba, bai shi ba ya dika yi. Ah mutane suna yi haka. Don da mutane suna sane ba su da, ba su da zuciya dika iya kuma haka kuma haka kuma yana, yana, yana jido haka. Wallahi bari su, bari su taba yi ba kuma ni bana so shi haka ba.

Bana zama a tiya a lokaci na daidai ba bana zama ba bana zama ba wallahi kuma abu na ni na gani lokaci abu duka dika ishi dika ishi akwai karya lokaci baka da lokaci dika ishi baka ishi ba ka yi abu kana so yi ba abun mutane kana so kai ka yi ba dai haka beka taɓa daka gani a wuri ba tunda abu dikaci kana gani kama ni dai yi wallahi baren yi ba baren yi oo baren yi shi ba wallahi na rintse nikuma bani de bani de lokaci dan je zama a wuri ba wallahi don de dika a wuri dika gani dika gani wallahi baran iya yi abunde bani damuwa ba wallahi kuma lokaci yanzu na lokaci bera ba abu dika yi wancan ba wallahi akwai kade dik akwai kada abu na di kayishi ba ka dishe ba to ka wuce.

Uhm, banayi abun wancan da kayana ba wo bana yi shi ba. Ki ko dai dai dai dai ka so ka yi da ka yanka toh naka ne dikani kuma ni ka yana ba abun na so yi shi haka ba. Kuma dai in tashi dai in yi shi toh dai na yi shi da zuciya na daya bana yi shi ba dai in bi shi haka ne. Babon mutanen dayazu bani damuwa ba toh ni dai ni na ruwan ka ba ruwan ka ba kana so kana so dame mu ba ruwan ka ba. Abun ba mu ruwa ruwa mutane ba bana so shi sa bakin su a ciki ba. Kuma yanzu na duk da abun kana yi mutane suna so sa bakin su a ciki kuma ba su da aiki ba. Abun kana yi kawai suna so sa baki a ciki kuma ni bana so haka ba. Duk da abun na so yi na so yi shi. Kaɗiya kawai ruwan ka bani bana ba.

Bana shirya abun bawo. Eh, kamar abun na mako haka bana shirye shi ba. Kuma, kuma dai nce, dai nce akwai, akwai wurin suna yi shi kuma ni bana yi shi ba. Haka ne. Akwai, akwai abun da kaci kana yi, abun da kaci biri ka yi ba to haka ne. Wancan baza ayi shi ba, baza aso shi ba. Haka ne bana so shi ba. To dai abun dai na sace haka dai, da yake bana so shi ba. Bana lokaci, bana da lokaci na yi shi ba. Wa yayi bana da lokaci ba. Kuma akwai, akwai abun nan akwai wa yayi na manta da suna shi. Yayi iko haka. Mutane suna so shi kuma ba da kaci dai ka yi kuma bai riga yi ba. Da ka shiga a cikin abun da ka yi shi to da ka yi shi shirin wa yayi haka ne muna yi.